Eh to buri na aiki gaskiya shine na yi aiki cikin gaskiya sannan da riƙon amana sannan kuma na samu cigaba da duk ake da bukata ta fuskanin samun matsayi da kawo kuma cigaba a wurin da nake aiki.

Eh gaskiya ni irin kiɗan da nake so, eh na fi son kiɗa wanda yake na Hausa sannan kuma wanda yake da alaƙa da al'ada mu sannan kuma so samu ne ya zama eh babu kiɗa sosai a ciki ma'ana sautin ya zama wanda yake kwantar da hankali sosai.

Eh sosai ina raba ayyuka musamman ga abokanan aiki eh, ko kuma wanda suke aiki a karkashi na. Idan ya kasance nine jagora kan yi ƙoƙari inga na raba aiki ma kowa daidai da yadda zai iya. Ba don kome ba sai don ah a samu nasara a aikin da muka sa a gaba.

Eh gaskiya kamar kowa ni ma na fi samun kuzarin aiki da safe, saboda lokacin ne aka tashi babu gajiya sannan kuma babu wani damuwa sannan babu wata yunwa tattare da mutum da har za ta iya rage kuzari da makamantan haka.

Eh, yadda nake tsara ayyukana, eh nakan tsara su daidai da muhimmancin su. Wanda yake yafi muhimmanci gaskiya na bashi, nafi ba shi kula, da kuma yin masa tsare-tsare wanda suka dace. Eh, nakan tsara ayyukana wanda suka fi muhimmanci su nake fara kawo wa a gaba, sannan waɗanda suke ƙasa da su a haka.

Eh na kan ya danganta daga yanayin lokacin da ake ciki kaman mu nan yanzu muna lokaci ne na iska. To duk abubuwan da amfani kan yi ƙoƙari in share su ko in goge su, ƙurar da ke jiki da safe da kuma yamma idan yamma ta yi.

Gaskiya bana amfani da lema lokacin ruwa. Idan har ruwan sama ya riske ni a wani guri, eh, nakan yi ƙoƙari in fake ne in da wurin fakewa. Idan kuma babu wurin fakewa, nakan yi yawo da riga ta leda wadda nake sa ta a jaka a duk lokacin damina sabida idan ruwa ya sauka kawai in saka a bata in ci gaba da, eh, harkokina a haka.

Eh, lokacin da ruwa ya sauka gaskiya idan har ya riga ya sauka, eh idan yana da ƙarfi nakan yi kokari in fake. Idan kuma ba shi da ƙarfi kuma ya zamana na kusa zuwa inda nake, so in je nakan ƙara sauri ko in haɗa ma da gudu wani lokacin.

Eh, idan ina gida yawanci ina cin abincin rana ne, eh ƙarfe ɗaya na rana zuwa ƙarfe biyu. Eh idan kuma bana gida gaskiya bana wuce ƙarfe ɗaya banchi abincin rana ba, sabida bana wasa da abincin rana sabida yanayin aikina.

Eh to kalan tufafin da na fi so gaskiya, na fi son janfa a riga da wando. Eh kuma na fi son kala wanda yake kalan shuɗi ko kuma kalan me ruwan ƙasa.

Hutawa. Gaskiya a duk sanda na gaji yayinda nake aiki, domin samun ƙwarin gwiwa da ƙara himma wurin aiki nakan huta sannan kuma nakan ɗan zo da ɗan abun taɓawa na ɗan sha haka ko ɗan ciye-ciye.

Ni gaskiya bana yi kuma na kasance ma bana son ma wanda yake yi. Don zan yi barci na kan yi barcina ne ba tare da wani hayaniya ko wani, eh, abin da yake kama da wannan ba.

Eh, ina iya kunna wuta. Eh, tun daga wuta wanda yake, yake amfani da lantarki zuwa wanda ke amfani da iskar gas zuwa wanda ke amfani da gawayi ko kwal da kuma na gargajiya na itace.

Ni gaskiya, man da nake amfani da shi vaseline ne na kamfanin Blue Seal. Kasancewar ni gaskiya jikina bashi da wata matsala, bana buƙatar wani mai wanda yake na musamman domin shafawa.

To wannan tambayar daii. Ma dai kalan launin shi a akwai kalan launi mai ruwan madara da kuma ratsin kalan ruwan kasa a jiki da kuma wani ɗan kala mai ƙyalƙyali ƙyalkyali haka wanda yake shima yayi kama da kalan ruwan gwal.

Eh yadda nake kawowa gida yawanci da yake inda nake ba shi da nisa da ainihin bakin titi. So duk sanda zan dawo gida da na sauka bakin titi nakan ƙara so gida a ƙafa ne. Akwai hanyoyin da yake bi da dawo amma dai a ƙasa ne nake dawowa.

Eh ina shan madara. Madara tun daga madara ta gari wanda ake sawa a shayi ina amfani da ko madara ta ruwa ya zama wanda akan sata a shayi. Sannan nakan sha madara wacce take kamar irin su madara na yogurt da kuma madara ta ainihin ice cream. Sai dai bana amfani da madara shanu wacce take ake tatso ta kai tsaye.

To, idan yake sasance rikici wurin aiki, gskiya mukan na farko dai mukan bi kadi mu tabbatar da mene ne ya kawo rikici. Sannan ta hanyar jin bakin waɗanda, ah, abin ya shafa ta ɓangareri guda biyu, mu ji mene ne abin da kowa zai faɗa. Sannan mu san inda matsala take, sannan mu gane ya za a yi awarwari matsala.

Gaskiya yanda nake inganta aikina shine na kan yi ƙoƙari wurin ganin cewa, ah, na yi aiki wanda yake mai inganci sannan wanda yake tafiya tare da zamani. Ma'ana kan yi ƙoƙari ganin cewa duk abin da zamani ya zo da shi, na yi ƙoƙari wurin saka shi cikin aiki. In zamanan tad da aiki, zama ya tafi da zamani matuƙa.

Eh gaskiya na fi son ice cream ɗin vanila. Eh idan kuma wannan bai samu ba, to zan iya, a yin haƙuri da ice cream ɗin wato mai flavour ɗin a strawberry. Amma dai na fi son a strawberry, a na fi son vanila.

To, yadda muke magance matsaloli wurin aiki shine da farko, a san mece ce matsalar, menene ya kawo matsalar, a me matsalar za ta haifar, yaya za a bi a magance matsalar ta hanya wacce take mafi sauƙi ba tare da an sha wahala sosai ba.

Ta hanya mafi sauƙi ake bi wurin kiyaye kalmar sirri shine da ta hanyar adana ta a wuri wanda yake, eh, babu wanda zai iya, eh, eh, ganin ta sannan kuma ba tare da iya ɗawa ko faɗa ma waɗansu wanda suke, eh, abun nan ba su da sirri ba.

Duk da muke aiki a ƙungiyance, gaskiya ne ta hanyar, aah yin aiki cikin gaskiya da riƙon amana sannan tare da kuma rarraba aiki ga kowane ɗan ƙungiya, daidai da yanayin fahimtarshi da kuma ƙwarewarsa a ɓangararsa.

Eh ƙwarai kuwa, kasancewar ina amfani da kwamfuta sosai wurin aikace aikace na. Wannan ya sa a koyaushe ina sabunta a shirye shiryen, a shirye shirye na wanda na kan sa su a cikin kwamfuta. Wannan ina yin sa sosai ƙwarai da gaske.

To, yadda nake koyon fasaha sabuwa gaskiya, ina amfani da, eh, yanar gizo musamman abunnan, eh, shafin sadarwa na YouTube. Ina amfani da shi ƙwarai wurin koyon abubuwa sababbi, fasaha da dai sauransu.

Eh, yadda nake kammala aiki a cikin lokaci sirrin shine na farko, fara aiki akan lokaci sannan tare da bin diddigi na ka'idojin aiki ba tare da ainihin yankewa ba ko ɓata lokaci. Eh wannan shine sirrin akwai a taƙaice.

Eh to gaskiya furen da zan ce na fi so sama da kowanne shine furen da suke kira da rose flower. Wannan furen yana da banƙaye sosai, launinsa yana da launin ja, yana da kyau sosai a ido, yana ƙayatar da gani sosai.

I to, a zuwa yanzu dai gaskiya babbar nasaran da zan ce na samu a aiki shine, eh, samun ƙarin girma wanda na yi a 'yan kwanakin baya da suka wuce. Kusan wannan shine babbar nasaran da na samu yanzu a aiki amma muna fatan samun nasara a nan gaba.

Gaskiya ni babu abin da zan ce ina jin tsoro. Ta fuskar abin da 'yan adam suke jin tsoro eh anan duniya shine kamar kowa dai. Eh ina jin tsoron talauci amma ba irin tsoron da zai cutar da ni ba. Eh babu wanda yake son talauci gaskiya kuma ina tsoron ciwo da rashin lafiya. Wallahi.

Eh toh gaskiya ban fahimci yadda wannan tambayar take ba amma dai idan ana maganan kwana a ciki ne ko a kan ciki, gaskiya ban kwana a kan ciki kan kwana a ɓangaren gefe na ne ko gefen dama in na gaji in juya. Dan kuma ana magana kwana a cikin ɗaki ne to ai dama kamar kowa ni ma a cikin ɗaki nake kwana.

Ba adadi. Gaskiya a ko da yaushe gida ya bukaci a tsarkake shi, a kokarin ganin cewa an tsarkake shi ba tare da wani sa adadi ba ko sau ɗaya ko sau biyu. Idan sau ɗaya ke da bukata sau ɗaya za a yi, in sau biyu ne sau biyu za a yi.

Ina iya ɗaura ƙulli kamar ya, ban fahimta ba. Amma idan ana maganar wani ƙulli ne to ina iya ɗaurawa kamar yadda kuma in ta kama zan kwance yauwa. Wannan kawai shine a taƙaice.

Ina kunna tsaron batiri? To ai ban fahimta ba. Idan ana maganar, eh kunna tsaro ne kamar na waya ko na kwamfiyuta ko kuma na ainihin ƙirƙirarriyar fasaha, to eh ina amfani da ita ƙwarai da gaske.

To ita ma wannan tambayar dai ban fahimce ta ba. Kana fatan samun cinyawa? Gaskiya ban fahimta ba amma idan ana maganan fatan samun, ah, cin yawa ko, ah, samun nasara a wani abu lallai ina fatan samun nasara, ah, gaba ɗaya.

To kamar yaya nake tafa, tafa hannun kome ni ake nifi? Eh to idan ana maganar tafa hannu ne, eh ina tafa hannu kamar kowa ta hanyar haɗa hannu guda biyu taf kamar haka. Eh ina yi in kuma ba shi ba ne to gaskiya ban fahimci me ake nifi ba.

Manufar tallace-tallace ko tallata haja ko wani aiki dama shine, ya zamana an samu nasara a kasuwanci ko abin da ya kama da haka. To lallai ma na kan cim ma ko in ce ina cim ma manufar tallace-tallace a harkokina da kuma kasuwancina da nake tallatawa.

Sa hannu a saƙonnin mu kamarya ban fahimta ba. Idan ana magana ne akan saƙonni na wurin aiki da akan tura, eh lallai ina da sa hannu domin wani lokacin ni nake zama ma rubuta saƙonnin domin tura su. Yadda cewa ba lallai ya zama ni na tura ba amma dai ina da sa hannu matuka.

Jaka ta riƙewa ko kuwa jaka ta dabba? Idan ana maganar jaka ne ta riƙewa to ni gaskiya ba ma'ana akan jaka ballantana a mintan bayarna. Idan kuma jaka ake nufi ta dabba to ita ma dai ba akan jaka na kyau yauwa.

Ya danganta daga, eh, rahoto nawa ake so a aika ko ake so a samu. Eh, idan guda biyar ake da bukata to nakan, abin nakan rubuta rahoto sau biyar. Idan sau goma ake bukata sai in rubuta sau goma. Ya danganta dai daga yawan rahoton da ake so a rubuta.